Me kake ji ranar biyan albashi? Gaskiya ranar biyan albashi ba ƙaramin daɗi nake ji ba, musamman ma tin da ba duk albashin da ya shigo. Na san ku san dukan sana'o'i ban fi cin bashi ba ko abun da kama da haka. To, dan haka har wani lokacin ma har ina ga ina da buƙatu kuma wannan lokacin ranar da za a yi albashin nan ya kamata ace na biya su. Wani lokacin har bibiyar gani nake daga ko an turo albashi ɗin.

Kana ajiye kwafin bayanan ku? Gaskiya ba kowane bayanai bane nake ajiye kwafin su. Amma duk wasu bayanai masu muhimmanci akwai wuraren da nake ajiye su. Wurin da nake ajiye bayanan kwafin bayanai masu muhimmanci shine akwai email, akwai Telegram. Sannan saboda shi WhatsApp bai fi adana bayanai bane tsawon lokaci. Zaiyi wuya, yanzu in kana da bayanai a WhatsApp ka gogeshi ka sake wato tabbatar dashi akan wayarka, za kaga duk wannan bayanan da kake dasu duk sun abinnan duk sun barka sai dai ka yiwa wanda ya turo ma bayanan nan magana akan ya sake turo ma ko abun da yayi kama da haka. Dan haka shi sa bana dogara, ban fi dogara da irin wannan abubuwan ba. Duka bayanai masu muhimmanci ina samun wurin da ya dace na gana ajiye su. Musamman ma wanda in har ka rabu da su, ba za ka iya cewa kawo ma wasu irinsu ba ko kuma za su, za su, za su zamma garkuwa ga wani abu nan gaba.

Yaya dangantakar ka da shugaban aiki? Gaskiya ba ni da wata dangantaka ta kusa ko ta nesa da shugabanmu na wajen aiki. Ko kaɗan sai dai kawai in ce shi musulmi ne, ni ma musulmi ne. To, tabbas da akwai irin wannan dangantakar. Amma in aka cire wannan dangantakar ɗin, to babu wata dangantaka kuma tsakanina da shi. Saboda yaren mu na farko ba ɗaya ba, al'adarmu ba ɗaya ba, shi ya sa. Dole bazamu zamto ma su dangantaka ba ko kuma abin da yayi kama da haka.

Kana kulle ƙofa kullum? I, kusan zan ce ƙofar gidana kullum ma a kulle take, sai dai in ka ga an buɗe ta wani ne zai shigo ko kuma wani ne zai fita. Sakamakon inda nake rayuwa kusan ni kaɗai nake rayuwa daga nisai iyalina, to don haka yake wajabta kuma mu baƙi ne a inda nake zaune. To hakan dole, ba mu san kowa ba. Todan haka shiyasa dole hakan zai kasance.

Wayarka tana daidai ta haske da kanta. Waya iri iri ce, da akwai waya irin ta manya, akwai waya tamu ta matakaita sannan kuma akwai waya ta qanana. Waya ta manya ita ce mai didi ta haske da kanta. Wayata gaskiya yana mata wahala ta daidai ta haske da kanta. Musamman tunda ma screen ɗin yana da matsala akwai abubuwa dai da suke da matsala a wajenta sosai. To don haka, to don haka yake mata wahala ta daidai ta haske da kanta. Wani lokacin za ka shiga cikin rana, kamar sai kana ƙuri da idonka domin ƙara haske. Haka dzalika wani lokacin wasu lokutan za ka shiga cikin, ah abun nan, cikin duhu amma kana kunna wayan sai ka ga hasken yama yawa bowu a idonka. To dole wannan za ta sa mutum ya ringa rage haske da kansa kuma yana ƙara da kansa a duk lokacin da ya buƙaci haka.

Kana biyan kuɗi ta waya? Eh, cha-cha ma kenan, ko in ce ga bikin nan. Biyan kuɗi ta waya akwai irin kuɗaɗe nau'uka nau'uka da ake iya biya a waya. Na farko da akwai, uh, kuɗin, ana bin ka bashi, zaka iya amfani da mobile app wato abun nan, application na banki ka yiwa transfer zuwa ga wanda ke bin ka kuɗin. Sannan kuma akwai abin da ya shafi biya wa yara kuɗin jarabawa, kuɗin makaranta, kuɗin NEPA, kuɗin ruwa, ruwan famfo. Wannan suma duk ana iya biyan su tare cikin waya. Sannan da akwai abubuwan da ba a rasa ba, idan aka eh, biyo harkar crypto, nan ma, nan ma zaka iya biyan wasu services, wasu hidimar da aka ma dik ta waya ɗin. Amma gaskiya ni ba, ba na biyan wata kuɗi, wani biyan kuɗi ta waya. Wasup.

Kuna yin wuta da itace? Gaskiya. Kun san abun da muka gada iyaye da kakanni, muka zo muka samu shi ne muyi girki da itace. Za a yi girkin abincin rana, za a girka tuwo da daddare da miya, sannan kuma da safe za a yi ɗumame. To duk wannan nau'ika na abinci cimaka na Hausawa duk ana yi ne da itace. Sannan kuma za ka samu lokacin sanyi, lokacin ɗari, shima sai ka ga ana samu itace kuma a samu, a samu ƙara shima sai ka ga an, an, an hura mutane suna jin dini. Sannan in ka duba su kuma masu yin nama, masu sayar da nama, masu balangu, su amfanin da itacen nasu ma sai zanto ba ma nomal itace ba ma itace da mutane suke amfani da shi wajen aiki da girki ne yau da kullum. Za ka samu shi mai nama ko mai balangu, ah ko mai tsire yana samun gungun itace ne. Ƙato wanda ba a faskara ba sai ya ƙoƙari ya kama wuta, yai taci, yai taci. To haka, gobe ma haka, jibi ma haka. To haka dai rayuwar Bahaushe dake ta tafiya.

Kana iya hawan keke? To ni a yankin da nake gaskiya mutum ɗaya ne mai keke ma kab yankin da nake. Kuma wa ye wannan mutum ɗayan? Mutum ɗayan shi ne maigari. Kuma duk wanda ya ce zai hau keken maigari, daidai yake da ya je ya ce zai kamo ƙura ba shi da ƙo sanda. Domin tabbas duk ɗakarun maigari su ga kanka. Kana ƙoƙarin hawa keken maigari to tabbas ka za ka yi wata rayuwark ne gaba ɗaya. To dangane da wannan tambayar kana iya hawan keke, to zan iya hawa amma dai na maigari dai ba zan hau ba.

Wane irin miya kake fi so? Ha wannan suna ɗaya daga cikin nau'ika na tambayoyi wanda in har an mun su nake jin tabbas lalle akwai tangarɗa. Yanayin su, sun saɓawa da abun nan na daidaitacciyar hausa. Kamata ace wane irin miya kafi so? Miyar da nafi so ya danganta da abincin da aka kawo mun ba kamar in nau'in abincin tuwo, tuwo, miyar da nafi so nafi son miyar kuɓewa. Kuma abinci ne wanda ya danganci, ah, kamar su shinkafa, abubuwan da ba tuwo ba, su kuma wannan miyar da nafi so a wannan lokacin nafi son jar miya.

Wani launin bangoginku suke? Wannan tambayar gaskiya ita ma akwai ƙungaba ƙungabaya. Yane abin na musamman ma in za a yi wa mutum wanda yake bahaushe, to zai mai wahala ya gane wannan abun nan. Sai dai kawai ya gane in ya ɗauki, in ya yi lakari da, in ya tunanuw wacce ma'ana ake so a isar ko kuma me ake so a tambaye shi. Kuma tambayar da ya kamata a yi shine wane, ah bangogin gidanku wane irin launi gare su? Domin bangogi jam'i ne na bango to shi wannan za a fi ganewa. Bangogen gidanmu ba, babu irin launin da babu. Dan bangogin gidanmu an yi amfani ne da launin ɗawisu sai aka dan, sai aka yi musu fenti aka sa musu launi irin wannan. To kaga ke nan akwai launi na shuɗi da akwai na fari da akwai na ruwan zinari da haka dai. Duk dai in dai ka kalla ɗawisu to kamar ka ga bangogin gidanmu ke nan.

Wane irin jaka kake kai? To, in dai har haka akai tambayar, ba wai wace irin jaka kake kai ba, jaka ake nufi? To, jakar da muka gado tun daga kakanmu kusan na uku, wadda shi ma ya gaji ta ne wajen babansa, launin ta rawaya rawaya ne. To, yawan ci duk uzurirrika na gida da ita ake yi, da ita ake ɗebo yashi, da ita ake abun nan, da ita ake ɗebo ruwa, da ita kuma ake azawa mangala nan ma a tafi kasuwa. A je cin kasuwar Laraba da kuma cikin birni ranar Juma'a.

Yana fi son zama a birni ko a ƙauye? Na sha faɗa akan cewa dukanin irin wannan tambayoyin ya kamata a bibiye su, a gyara su. Abin da ya kamata ace an faɗa shi ne ka fison zama a birni ko a ƙauye? Dangane da amsa ga wannan tambayan ni, na fi son zama a ƙauye. Domin a ƙauye a nan ne ake samun kwaɗon rama, ake samun kwaɗon yadiya. Sannan a ƙau-- a ƙauye a nan ake samun dambu ya ji gyaɗa. Sannan a ƙauye a nan ne ake samun ɗumame da safe. A ƙauye a nan ne ake samun pura da dukkanin abubuwa na more rayuwa. To don haka ba mutumin da zai zo ya-ya je, ya je birni, bayan birni su komai saya suke yi. Daidai da geron kunu ma sai sun saya. Amma a ƙauye ga shi nan a rumbu. Sai dai ƙawai ka ɗauko kayi amfani da shi. To don haka zaman ƙau-ƙauye ya fi na birni kwanciyar hankali, ya fi na birni, ah, abun nan daɗin rayuwa. Sannan ya fi na birni shi ma rayuwa wadda take ba kwanciya, ba abun nan, ba tashin hankali da abin da ke kama da haka.

Ya kake magance ƙoke-ƙoke? To, ƙoke-ƙoke dai da farko dai kafin na ba da amsa, ƙoke-ƙoke suna da yawa. Akwai ƙoke-ƙoke na kuka sannan kuma akwai ƙoke-ƙoke na kawo ƙara. Shi ƙoke-ƙoke na kuka ba abun da za ka yi in ka ga mutum yana ƙoke-ƙoke, sai dai ka ba shi ruwan sanyi ya sha sannan kuma ka ba ƙa haɗa mai da haƙuri. Shi kuma ƙoke-ƙoke na kawo ƙara, dole ne za ka duba kowane janibi na wanda ya kawo ƙarar da wanda ake ƙara. Sai ka ji batu daga wajen kowanne sannan kuma daga nan sai ka san yanda za ka yi bi, wani salo za ka bi ta magancewa. Shin in haƙƙi ne za a mayar wa mai haƙƙi haƙƙinsa ko kuma in sulhu ne sai ka haɗa su, sai na haɗasu gaba ɗaya sai ai sulhu. Azo kuma ana dariya, ana murna, ana farin ciki da duk abin da yayi kama da haka.

Rubutun ka yana da kyau? To ni gaskiya rubutun da nake iya rubutu da shi, kwaya biyu ne. Akwai rubutun da nake tahowa ta ɓangaren hagu zuwa dama, rubutun boko kenan sannan kuma akwai rubutun da nake biyowa daga dama zuwa hagu. Me badamen rubutu kenan wanda shine rubutun larabci to gaskiya kowanne da kowanne in ka gani yana da kyau matuƙa. Yanayin zubin harafan zubin kalmomin da yanayin riƙe biro da fensiri gaba ɗaya yana taimakawa wajen sanya rubutu yayi kyau mutuƙa kuma ina ƙoƙari tunnan bunƙa.

Kana karanta jarida? To jaridu suma suna da yawa, musamman ma a yankin da nake, na farko da akwai jaridu na Hausa, yaren Hausa, sannan da akwai jaridu na Turanci. Suma ɗin suna da kamfoninnika mabambanta. Amma ni ba abin da ke haɗani da jarida sai dai awajen me ƙosai. E, innaje wajen mai ƙosai, za ta zubo mana ƙosai to takan ƙunso mana shi cikin jarida.

Yaya kake son zama? Ina son zama ta inda in na zauna ɗin bana so na rabu da shi. Domin, eh, ba ɗan adam ɗin da ya ki ya huta, ya huta wa gangar jikinsa sosai da sosai. To, don haka dole ne mutum ya so zama domin samun isashen lafiya ta gangar jiki da sassa na jiki.

Yaushe kake fara aiki kullum? Kullum ina fara aiki ne da sassa sanyin safiya. Zan iya cewa misalin ƙarfe bakwai nake fara aiki. Kusan ranakun Litinin, Talata, Laraba, Talata, yawwa iya Litinin, Talata ko kuma in ce Asabar, Lahadi, Litinin, Talata ina fara aiki ƙarfe bakwai. Laraba da Alhamis ina fara aiki ƙarfe ɗaya sannan Juma'a shine ranar hutu.

Sau nawa kake share gida? Ina share gidana ne la'akari da ba na yawan zirga-zirga a cikinsa. Inna tafi wajen aiki, sai yamma nake dawowa. To, la'akari da wannan, shi yasa nake share gidana sau ɗaya a rana. Kawai zan share gidana sau ɗaya shi kenan a kowace rana.

Wayarka na cika ajiya? Gaskiya wannan tambayar a didi ta ce Hausa da akwai ɗan tangarɗa wajenta. Amma indai har ana nufin wayarka, na cika, wajen ajiyar tana cika ko kuma abin da ke nan da haka. Ih tinda wayar tanada iya abunda zata iya ɗauka to dole zata iya cika ko ansa mata ko ba'a samata ba tinda an ƙayyade mata iya abunda zata iya ɗauka ballema waya ta, tana da, ah, gig ɗari da ashirin da takwas kuma yanzu haka fiye da kaso casa'in na wayar a cike yake. Hakanma sai da na goge wasu abubuwan da ba na buƙatar su da kuma abubuwan da na san duk lokacin da na tashi neman su zan iya samun su a ko da yaushe. Amma dudda haka ta fi kaso casa'in.

Kana karatu kafin ka kwanta? Eh, gaskiya wannan tambayar ina karatu kafin na kwanta. Rufe shi ka sa shi cikin loka da sauri. Daga lokan nan ka sashi a hankali, sashi a hankali. Karatu kafin ka kwana, kafin ka kwanta? Eh, ina ɗan tabba wa amma ba kowane lokaci ba saboda yana yin gajiyar da nake yi a wajen aiki.

Yaya kake zubar da shara? Ina zubar da shara ne a guraren da ya kamata ace na zubad da shara, na farko, akwai guraren da ake zubar da shara wanda gwamnati ta tanada domin mi domin zubar da shara ɗin, sannan, ah, lokacin da nike zubarwa ɗin, ina zubad da sharan ne ahh kamar yadda lokutan da addini ya tanada, akwai lokutan da ba na zuwa ina zubad da shara kamar wani lokaci, kamar lokacin, lokacin tsakar rana da kuma dare, wannan lokuta ne wanda addini ya haramta zubad da shara, ko kuma ya ƙyamance zubad da shara a wannan gurin.

Mene ne abin sha da ka fi so? Na sha magana akan cewa akwai tangarɗa wajen rubuta irin wannan tambayoyin. Mene wane ko kuma mene ko kuma kamata yace wane abin sha ka fi so a dai-daitacciyar Hausa. Abin sha wanda na fi so shine duk abin da ke da daɗi, duk abin da ke da daɗi amma ba na shan abubuwan da suke ƙunshe da gas ko kuma da tsami wanda ya wuce na hankali.